To, yadda nake tabbatar da ingancin aiki shine ina so na ga wane ne ma mai yin aikin tukuna. To, inna tabbatar da mai yin aikin, na tabbatar ya san aikin, ya iya aikin kuma na taba gani yayi aikin ko na ji labari ko ko a a sunansa yayi nisa a kan aikin. Sannan in an yo aikin, ina zuwa na gani da idona, na tabbatar yaya nake sonsa. Sannan na auna da ƙa'idoji da.

Ina magance matsalolin aikin ne ta hanyan tabbatar da wane ma irin aikin ne tukuna, wace irin nasara nake so na samu a aikin. So idan aikin ya zo da matsala, na fara ganin wace irin matsala ce, wacce zan iya ce ko wacce ba zan iya ba ce. So in na fara ganin wace irin matsala ce, so nagi kokari na bi hanyoyin miye ya kawo matsalar don na magance ta. Idan na san mene ne ya kawo matsalar, to wannan abin zai-- zan fi samu. Shine bayan kuma na san mene ne matsalar, sannan kuma zan yi kokari na ga na yi maganinta a cikin ƙanƙanin lokaci yadda kuma ba za ta ƙara faruwa ba shine. Amma kafin a fara aikin wanda zai yi aikin ka tabbatar ya iya aikin. Shine abin magance matsala na farko. Ka tabbatar ya iya aikin mai yin aikin ko kuma ma su aiki ka tabbatar sun iya yin aikin. To in ka tabbatar da iyayensu da ingancinsu, to kana iya magance matsala ta farko kenan.

A nafi son zama a ƙauye gaskiya. Ni a raywata na fi son zama a ƙauye saboda dalilai kamar haka. Ƙauye ta fi kwanciyar hankali a duk yanayin da kake ciki. Ƙauye ta fi kwanciyar hankali kuma a tattalin arzikin ka in ba in ba mai ƙarfi bane, ƙauye tafi birni daɗin zama in dai kai mai karamar tattalin arziki ne. Ko cimaka ko abincin ka na zaka samu yafi arha akan na birni. Zama a ƙauye.

To yadda sa hannu yake wanda irin sa hannun tukunna, sa hannu a jikin takarda koko sa hannu a jikin wani aikin. To in sa hannu a cikin tangaɗa ne yana fara, yana ɗauke unayansa cikin inganci har mutane suna mamaki wanda irin yaren da ke yin amfani da shi wajen sa hannuna. Sanin sa hannu na yana da kyau sosai har mutane suna mamaki wanda irin inganci yake da shi.

A'a, ba na cije farce gaskiya. Ba na cije farce. Kowai inde farce na yayi, anjima haka farce na yayi tsaho, ya isa a yanke shi. Ba na cije farce. Muna da masu, muna da masu yankan farce duk inda suka samu. Ko in naji ina da yanayi mai kyau, ina iya sayan reza na yanke farce na da kaina ko kuma na samu wanda yake yankan farce, wanda shi dama sana'a ce, ya yanke mun. Amma ko da ina ɗaukan lokaci ma, ni ban yanke farce da kaina ba. Musamman ka je a yanke maka shi yafi sauƙi.

A'a ina tafiya kasuwanci sosai ma ina tafiya kasuwanci sosai. Idan a gida nake ina zuwa garuruka ƙauyukan mu ko abun. Musamman ma ni dama al'ada ta ce aiki na ke na harkar kasuwanci. Ina tafiya wata ƙasa a ƙasar waje ma daga ƙasar mu. Ƙasar waje nake tafiya na je na yi kwana da kwanaki, wata da watanni kafin na dawo gida. Ina ɗi ban hajiya ta na je na tsallaka duk da yake abubuwa suna bada matsala wajen tafiya a mota, wajen tsallakawa da kaya da kuma wajen yi Allah ya kawo lokacin da kuma ƙarfin jari amma ina tafiya kasuwanci sosai. Dams ni aiki na ke na harka ta kenan tafiya kasuwanci na je na nesa da gida a birane wata da watanni kafin na dawo gida. Gaskiya ina tafiya kasuwanci sosai ma ina tafiya kasuwanci sosai.

Kallon inuwa,? Eh wani lokacin ba a gaskiya abun ya kan ɗan ba da mamaki. Mutum ya kalli inuwar sa, ya gaskiya ne ina kallon inuwa na sa amma ba kowane lokaci ba. Wanda na ga fa sunfi wannan al'adar sunfi wanan ɗabi'ar ita ce ƙananan yara. Zaka ga ƙananan yara suna kallon inuwar su sosai, wani lokacin har da dingayin tsalle suna kwaikwayon suga menene inuwar tasu take gaskiya ne. Wannan ayyafi abunan amma ni kai na wani lokacin abun yana bani nishaɗi. Yana Lokacin da nake cikin yanayi mai kyau, shi ne lokacin da na fi tsayawa na kalli inuwa ta. Ina kallon inuwa ta sosai, musamman na gani ko gajere ne ko kuma in lokacin yamma ta yi zakayi ka dogo, ko kuma gaskiya ina kallon inuwa ta.

A sosai na kan yi aiki bayan lokaci. Idan an tashi daga lokacin aiki ga lokacin da aiki, musamman idan aikin ya taru da yawa, idan na san na tara aiki da yawa to na kan ƙara lokaci domin naga na kawar da wannan aikin da suke gabana kafin wani aikin ya zo ko kuma ko da ba zan iya kawar da aikin da yake gabana ba ace na rage shi kafin gobe in na tashi in ya so sai dai na tashi daga sabon aiki ko kuma a'a ana jira na gama aikin. Ina ƙara lokaci sosai a wajen aiki. A na, ina, ina yin aiki bayan lokaci sosai ma.

To, yadda nake sassanta rikici a aiki, farko ina duba yaya yanayin aikin yake. Kuma ina duba menene ya kawo rikicin a wajen aikin. Sannan ina duba da wanene da wanene suke yin rikicin a wajen aiki. Sannan ina tambaya menene ya faru, menene ya kawo matsala. Sannan sai na ja wannan wanda ake rikicin da su, na fara duba wanene babba a cikinsu, wanene mai babban shekaru, wanene mai babba kuma ay a wajen aikin. Sai na ja hi gefe muyi magana na tambaye shi menene ya faru. Sannan sai na dawo kan ɗaya, ya danganta da mutum ɗaya ne ko mutum biyu ko mutum uku suke rikicin. To gaskiya ina shiga ina sassantawa sosai kuma har daga karshe azo a samu maslaha har a zo a dinga farin ciki da juna, a dinga magana da juna. Gaskiya ne ina sassanta rikici ba sau ɗaya ba, sau biyu ba sau biyu ba. Don lokacin da aka ce rikicin ya taso, gaskiya ina da wannan kokarin naga na sassanta.

A'a guda biyu ne gaskiya, guda biyu ne. Ni ina da ɗaya a ɗakina saboda duk lokacin da aka ce na yi wanka hankali na yana kwancewa idan aka ce na duba fuska ta na ga yaya wane irin yanayi take ko akwai wata matsala na goge. Sannan abakin ƙofar fita ma na ga muna da shi a gidanmu. Yara su ma suna dubawa su gani yaya abun nan ɗin yake gaskiya ne. Muna da madubi bana so ace na rabu da madubi a duk yanayin da nake ko a gida ko ba a gida ba ko na yi tafiya ko ban yi tafiya ba ko a da a kasuwanci gaskiya. Na so ace ina da madubi akwai yanayin da yake zuwa in ba duba wa kai ka ga me nane yake faruwa a fuskarka ba hankalinka ba zai kwanta ba gaskiya ne, gaskiya ne. Bana so ace na rabu da madubi ko a duk irin yanayin da nake ciki. Bana so ace na rabu da madubi. Ina san madubi sosai gaskiya.

Gaskiya ina son bukukuwa sosai, musamman ma na addini. Na fi son bikin lokacin babbnr sallah ko ƙaramar sallah. Duka wannan lokutan ina son su. Sannan ko biki na aure ko na abunnan shine ina son su ace mutum ya yi wankansa, irin ya birge kansa, ya sa kaya masu kyau ya shiga cikin mutane a gaggaisa musamman da sallah bikin sallah. A je masallaci a gaggaisa da mutane, a yi wa mutane fatan alheri, a yi wa mutane barka, a yi wa mutane san barka. Sannan a dawo a ci abinci gaskiya ina. An dawo a zo a gaggaisa da mutane, a yi wa mutane barka cikin farin ciki shine annashuwa kuma kowa ya sa kaya masu kyau da mutane san barka. Gaskiya ina son bikin sallah. Sannan kuma shima in aure ne ya zo to ina son shi ma a yi wannan bikin a gaggaisa da mutane, a yi wa mutane barka farin ciki shine ina son bukukuwa gaskiya.

Eh ina yin waƙa a cikin zuciya. Ina yin waƙa a cikin zuciya takas. Musamman yanayi yazo, musamman waƙoƙin da nake so. Haka ko na gargajiya koko aa na zamani na nanaye. Ina yin waƙa a cikin zuciya ta. Gaskiya ne Wani lokacin he kaji ka fi nutsuwa. Musamman ma in ka ji ma babu girmantaka ace kai kana yin waƙa a fili ko abun nan so. Kuma ya danganta da yanayin da mutum ya samu kansa. Ya danganta ma da yanayi na samu kaina. In ina cikin kyawun yanayi, yanayi mai kyau. Na jin daɗi, ina jin nishaɗi. Nakan yi waƙoƙi ma ba sau ɗaya ba sau biyu ma a cikin.

Kiɗa, ina son kowane irin kiɗa ne gaskiya. Lokacin da na tashi son kiɗa ko kiɗan, gargajiyan mu, ko kuma na zamani, duka ina son kiɗa. Ko wane irin ne, ko na gargajiya, ko na zamani, gaskiya ne. Ko wanda tsofon mawakan mu suke yi, ko kuma yanzu na wannan zamani, ko na kalangu ne, ko na kutso ne, ko na garaya ne, ko na gurmi ne, shi ne gaskiya. Ina son, ina son kiɗa ya danganta. Ko kuwa a na zamani ne, na fiyano, duka duk wanda yake abun nan gaskiya suna bani nishaɗi, suna bani daɗi sosai sosai. Na, na, ina son kiɗa gaskiya. Na, ina son kiɗa gaskiya. Ko na zamani, ko na gargajiya, ko na mawakan mu na gargajiya, ko na mawakan mu na zamani. Duka duk wanda yake abun nan gaskiya ina so. Ina son kiɗa.

To, ina taimakama mutane ta hanyoyi da dama gaskiya. Ina taimakawa mutane ta hanyoyi da dama. Ko da ta hanyar ba da kuɗi ne wani yana buƙatar wani abu, to ina iya taimaka masa na ɗauki kuɗin a aljihuna na ba shi. Ko ko a'a na ga wani yana wani aiki ko yaro ne na ga yana buƙatar wani abu, so ina iya taimaka masa. Ko da babba ne yake buƙatar ace ba shi da isheshen lafiya, yana buƙatar taimako so ina iya taimakawa masa. Gaskiya ina iya taimakawa mutane ta amma ina da wannan halin ina da wani so naga ina taimakawa mutane ko ya danganta da irin yanayin da kake buƙatar taimako. Shine. Ina gaskiya kuma taimakawa mutane yana da daɗi a rayuwa, yana da-- a addini ma, a addininmu ma yana da kyau. Ace kana taimakon mutane, duk irin yanayin da mutun yazo bukatar taimaka a wajenka ace ka sa masa hannu, ka taimaka masa ya danganta da irin yanayin da yake da kuma kaima irin yanayin da kake.

So dukkanin su ai da audugar da na siliki suna da daɗi gaskiya. Amma ni ana wa abunan ɗin, na fi son na auduga gaskiya. Na fi son na auduga. Mu a bangaren mu ma ko idan na audugar zaka siya ya fi na silikin tsada. Shi ne zaka sa kuɗi ka sai shadda ko yadi nema na audugar ya fi na silikin tsada gaskiya. Shi ne amma shi ne ma girman shi ne mutuncin ace kana amfani da kayan na auduga. Shi ne gaskiya. Ina son na auduga sosai sosai ma. Ina son na auduga sosai sosai ma. In na silikin ne ma amma na fi son dai na auduga sosai. Sun fi ƙarfi, sun fi daɗewa, sun fi mutunci. Ko da a wajen wanki ne, in akai wankin aka goge zaka ga sun fi kyau, sun fi ƙarko, sun fi daɗi a sawa in ka sa su a jikinka gaskiya. Na fi son na'udaga akan nasalikin gaskiya. Aa, na fi son na auduga akan na silikin. Sai dai in ba wani yai daidai zan yi shi ne. Amma dai na fi son na audugar akan na silikin gaskiya.

A'a, ina amfani da intanet sosai. Ai kusan koda wani lokaci ma a rayuwata ina amfani da intanet. Daga lokacin da aka ce na tashi, na farka ba na barci in dai ba barci na ke ba to ina amfani da intanet musamman ma wayata in da caji. Gaskiya, kaga kamar yau tun wajen ƙarfe huɗu ne na dare ko na safiya zan ce na fara amfani da intanet. Kuma har yanzun nan da nake magana, ai intanet ta rigada ta shiga rayuwar mu, ta shiga cikin harkokin mu gaba ɗaya ba za mu iya rabuwa. Duk lokacin da aka ce yau ba ka da waya ko ba ka da waya, ba ka da kwamfiyuta, yau kam gaba ɗaya za ka ji rayuwa babu daɗi. Za ka ji ka a takure a cikin wani irin yanayi marar daɗi. Gaskiya, a ina son amfani da intanet sosai ma ina amfani da intanet sosai, sosai ina amfani da intanet gaskiya. Ai ba na so ace wani yanayi ya zo ma in ace babu intanet ko ba ni da data ko ba ni da waya ko irin wannan yanayin da za su sa na ji ba na abun nan ba na son wannan abu gaskiya. Ko da yaushe, so-- ko da yaushe ina amfani da intanet gaskiya.

Toh tsintsiya munan wanda muke amfani. Akwai wanda wanda muke cewa tsintsiya, tsintsiyar kwakwa shine wanda ake da kwakwa ake kawo da kudancin ƙasanmu ko kuma tsintsiyar laushi itace ita kuma wata ciyawa ce da abana, ciyawa ce ake tsintsinkowa a gona idan ta bushe shine take zama tsintsiya. Akwai kuma wanda suke kawo da kamfani yake yi dogayen su wannan masu kuɗi gaskiya wannan bana amfani da ita. Wacce nafi amfani ita ce ta laushi saboda sha. Da tsintsiyar laushi ita nake amfani da ita. Ciyawa ita ciyawa kenan wacce ta bushe saboda in ka zo yin shara ta fi daɗin riƙo, ta fi laushi ta tsare maka ko'ina da kake buƙata. So gaskiya nafiyin amfani da tsintsiyar laushi. Harma masu cewa wasu lokacin suna yi mata amfani suna amfani da kaloli jaje an sa mata tai kyau kaga ta ba da kala biyu gaskiya. To na yi fiyin amfani da siya da tsintsiyar.

Eh ina, ina iya jefa dutse nesa. Ina iya jefa dutse nesa idan wani lokacin na ji jikina ma yana ciwo ina iya ɗaukar dutse na jefa shi nesa. Wannan, inna yi shi ma yana zama kamar yana mun amfani kamar motsa jikina ma nake. Saboda haka ina so ma naga ina yin wannan, ina yin amfani da shi wajen motsa jiki ko kuma a'a idan ina bakin ruwa. Ina so na ga na samu na jefa shi domin naga irin ƙarfin jifa ta gaskiya. Motsa jiki wani lokaci ma yana ba ni nishaɗi, yana bani. Kuma Hannuwa na suna lafiya ƙalau suna da ƙarfinsu, suna yi min kyau, ace na ɗauki dutse na jefa shi nesa. Yana taimaka min wajen motsa jiki. Na ga na motsa jiki na, na yi abun nan, na yi jifa nesa. Abun yana ba ni nishaɗi, yana ba ni daɗi. Kuma ina iya yi. Hannuwana suna da ƙarfinsu. Ina da ƙarfina a rabon nan. Ina jefa dutse nesa gaskiya. Ina so ma ko da wuce akwai wani wasa ma danaga anayi a lafiya. Abun mai nauyi ƙarfe ne, shine ake abun nan, abun nan dinsa ana yin jifa da shi gaskiya.

Ranar Juma'a, ranar Juma'a ita ce mafi kyau a mako. Ita ce ranar da mutum mu a musulunce za ka je masallaci ka yi idi na sati sati da ake yi gaskiya. To, sanan kuma akwai ibadu da ake yi gaskiya ne. To, ko yau Alhamis ka ga yau ma ranar ibada ce. To, ranar Juma'a ita ce ranar da ake yin wanka a tafi masallaci. Shine ake kiransa a musulunce idi na sati sati shine gaskiya. Ranar Juma'a ita ce za ka ga na yin garima ya canza. Yara an yi musu wanka, manya an yi musu wanka an tafi masallaci. Inyan mata yi za ka ga tsab tsab da shi gaskiya ne. Ranar Juma'a ta fi kowa, ta fi kyau, ta fi abun duk da yake kowace rana ana yin ibada. Kuma rana ce da ake karɓar ibadun bayi. Rana ce da ake yin addu'o'i. Rana ce da ake yin salatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munasan ranar Juma'a gaskiya. Na so a ce ina natse na samu, na yi wadataccen salati. Na yi salati mai yawa, salacin Sayyidina Rasulullahi. Saboda mu a musulunce yana da kyau duk ranar Juma'a ka karanta suratul Kahfi. Kuma sannan ka yawaita salati, ka yawaita salati ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shine gaskiya. Munasan ranar Juma'a tana da kyau sosai sosai a musulunci, a addinin musulunci.

So aini ko na yi ragowar abinci ba na yarda a abun nan. Ya dangan-- idan da akwai wani kusa da ni, musamman mu almajirai a wajajen mu, so muna iya mu ba su ko abin. Amma in ragowa ne ma wajen da babu almajiri saboda ina iya samun kaina a kowane wuri, wajen da babu almajiri da wajen da ake almajirai. So idan wajen da yake da almajirai ne, ko zan iya ɗauka na bai wa almajiri ko kuma in ba ma almajiri ba kuma wani ina iya ɗauka in ba shi. Amma in wajen da yake babu almajirai ne, to ina iya ajiye wa an anjima. Ni na zo na zauna na cinye abinci na gaskiya. To ko ragewa na yi sauran abincin ko abin da kaina nake zuwa na zauna na cinye abu na gaskiya shine. Ban cika son a ce an zubar da abinci ba sai dai in babu ya da za a yi ko kuma in ya lalace ko ya lalace ma akwai ƙananan ƙwari. Maimakon ka zubar da shi babu wanda ya fa-- akwai ƙananan ƙwari da za ka zuba musu shine gaskiya.